Na fi son tufafin masu kyau manyan kaya, wayanda su nake sawa me kyau na shiga cikin manyan mutane sabida yanayin kalan shi. Tufafin manyan kaya ya kasance yana daidai ne da tsarin addinina. Shi ya sa na fi so sabida masu sa manyan kaya mutuncinsu da banne akan wanda yake sa ƙananan kaya. Manyan tufafi suna da matuƙar amfani a wurin ɗan adam sabida su tufafi ne wayanda ake sawa a lokutan da mutum yake neman daraja da girmamawa. A lokacin da ka sa manyan tufafin a jikinka, ka riƙe mutuncinka. Lokutannan bawanda zai iya tabaka saboda kasa kayan mutunci kuma ka rike mutuncinka. Shi ya sa nake sa manyan tufafi sabida yanayin fita gurare. Shikuma kananun tufafi nakanyi amfani da shi a lokaci-lokaci amma na fi siyan ƙananan tufafi saboda yin amfani da shi nan laifi yauwa sabida abin da ya sa na fi son tufafi manya. Tufafi manya na ƙara gyara mutum. Tufafi manya shine cikon yanayin addininmu da al'adarmu da yanayin gidan da muka fito. Duk da dai yanzu wayewas un zo kala-kala ana amfani da jus da kuma t-shirt amma duk da hakan, na zaɓa na yi rayuwa da manyan tufafin sabida indai da gaske ne abin da na fi so shine matsaya. To addini ma tana murna da abin da na fi so a bangaren tufafi sabida shi manyan kaya hakan kai ne a sa, a fito, a yi kyau, a yi ado, irin na birgewa, irin na gidan sarakai a lokutan da aka sa manyan kaya sabida wannan shi ne gaskiyar magana. Shi manyan kaya, manyan tufafi ya kasance kawai dai al'umma suna ganin kawannai. Me zuba tufafin ƙananu na siyarwa kamar yafi samun kasuwa. Abun na Allah ne, amma kuma in kasuwar mai manya kaya yazo ko kallon mai saida ba'a fiya mai biyayya ba sabida bai saida-- bai saida bakin ƙananan kuma saboda mai saida kananun kaya shi ya fita dabanne dan kai yanda ke saida manyan kaya ma'ana manyan tufafi na alfarma. Zaka ga yanayin mutanen kama na da banɗi sabida rayuwa manya ita take. Shi ya sa na fi son manyan tufa.

Eh, ina kwana a ciki saboda kwana a cikin ɗaki shine zaman lafiya na saboda halin rayuwa. Saboda na kasance ina kwana a cikin ɗaki saboda in kare lafiya na da lafiyar rayuwa na. Kwana a cikin ɗaki shi ke bani da dama da sanin abin da ya kamata. Shi ya sa koyaushe nake kwana a cikin ɗaki. Kwana a cikin ɗaki shine damuwa na saboda a duk lokutan da ya kasance kana kwana ko ina, to zakaga sai a hankali. Amma in ka daure kana kwana guri ɗaya, to zai fima sauƙin. Ko wani abun ka ajiye, zaka dawo ka dauki abun ka. Shine daɗin da ake ji a gurin kwana guri ɗaya. Yauwa shi ya sa nake san in dinga kwana a cikin ɗaki na. Saboda kwana a cikin ɗaki na shine yake sa na ji daɗi. Na ji daɗi kuma nakan gane cewa na ji daɗi saboda na kwana a ciki saboda nawa ne. Saboda in ban kwana a ciki ba, zan ji cewa gabaɗaya sai a hankali. Ya sa nake kwana a cikin ɗaki na saboda hakan ne ya sa ko da yaushe, ko na kai dare nake kwana a ciki saboda shine abin da ya sa in na kwana a ciki shine nake da tabbacin cewa na kwana a ciki. Shi ya sa bani wasa komin dare sai na kwana a ciki saboda kwana a ciki shine abin da ya kamata nayi ba don kome ba saboda kwana a ciki shine zai sa na samu natsuwa. Tunda za'a kwana a cikin ɗaki na, na ƙan samu natsuwa da kwanciyan hankali. Shi ya sa nake kwana a ciki. Saboda kwana a ciki ya kasance abu mai daɗi. Shi ya sa, shi ya sa nake kwana a ciki. Lallai abin da ya sa nake kwana a ciki kenan ba na wasa ko da yaushe. Zakaga wasu da yawa basa son kwana a cikin gidan su. Sun zaɓi su je suna kwana a waje kuma hakan nan ba mutunci ba ne. Shi ya sa na saba kwana a ciki saboda kwana a cikin nan shine mutunci. Shine aikin da naga zan iya yi na dinga kwana a cikin ɗaki na saboda kwana a cikin ɗaki na shine muradi na. Shi ya sa ko yaushe nake kwana a cikin ɗaki na saboda kwana cikin ɗaki na lafiya mun ko wani abu muhimmanci. Shi ya sa in na kwana a ciki ko da wani abu na manta da shi, na kan dawo na duba na dau abuna. Shi ya sa ni da kaina nake son kwana a ciki saboda kwana a cikin nan yana da matuƙar amfani. Yau shiyasa ko da yaushe kowa ya san bana da wasa. Koma me nake yi a waje na kan dawo na kwana a ciki. Tunda in na kwana a ciki, na kan samu walwala da annashuwa. Shi ya sa nake kwana a ciki. Na samu, na samu na kwana a ciki. Shi ya sa nake kwana a ciki saboda kwana a ciki in dai ya danganta basai na tsaya a waje ko na sha iska ko wani abu ba. Shi ya sa nake kwana a ciki saboda kwana a cikin nan yana da matuƙar amfani. Shi ya sa nake kwana a ciki saboda in na kwana a ciki, na kan samu kwanciyar hankali da nishaɗi. Shi ya sa nake kwana a ciki. In kwana a cikin nan shine babban muradi na. Shi ya sa nake kwana a ciki. Kwana a ciki shine abin mai kyau. Shi ya sa nake kwana a ciki.

Ina kare kanmu daga shirin sauro ta hanyar shiga net. Bayan na shiga net, ina yin amfani da gidan sauro, ma'ana net. Bayan amfani da net, ina kunna maskito, ma'ana maganin sauro. In na bi wannan hanyoyin, ina kare kaina da shirin sauro saboda shirin sauro ya wuce yadda ba a tsammani. Don shi, shirin sauro yakan iya sa mutum ya zazzabi. A lokacin da ya sa mutum ya zazzabi, mutum zai ji hankalin shi ya tashi, bai da lafiya, zai ji garin bai mai daɗi. Shi ya sa bana wasa da lokuta ya yi. Nakan samu na sa maganin sauro, na sa net, gidan sauro saboda sa gidan sauro shi ke bani dama duk wani abu da ya danganci matsala game da sauro, ina magance shi. A lokacin da na sa gidan sauro, in sauro ya zo, sai dai ya ta iwo, ya yi shiru saboda ya san ba zai iya shigowa ba. In ya shigo ma, ya san da cewa akwai magani da yake da shi gidan soron zai rage mai kuzari. A lokacin da ya rage mai kuzari, ina ganin shi ko na ji ihu shi, zan matse shi. Shi ya sa sauro bai ƙaunan gidan net kuma sa gidan net nan da muke, gidan soron nan da muke, shine ya sa mukan samu sauƙi a dukkanin al'amuran mu. Shi ya sa bana wasa da sa gidan sauro a kowace rana. Sabida sa gidan sauro shi ke tabbatar min da cewa na sami sauƙi daga shirin sauro. Shi ya sa ko da yaushe nake sa gidan sauro a ɗaki saboda kare kaina daga sauro. Shi ya sa nake sa gidan net na sa ma iyalina duk na rufe su da net saboda in na sa musu gidan sauro, na sa ma iyalina gidan sauro, abin da yake faruwa suna samun sauƙi sosai da cizon sauro. Saboda cizon sauro yana haifar da malaria. Shi ya sa kowa bai san ya ringa barin ƙofa a buɗe da yamma kuma kowa bai san ya ringa yawan yin magana a kan sa gidan sauro. Shi ya sa za ka ga har raba gidan sauron nan ake yi saboda tsaban ingancin shi. Da zaran an raba ka zo ka sa, to duk sauron a lokacin da yake sabo, duk sauron da ya jingina yakan yi mutu ne a yi bashi. To, a haka nan ya sa ya kasance ba a wasa da gidan sauro. Za ka ga kowa da kowa birni da ƙauye, kowa gidan sauro yake zuwa ya siyo ko a bashi saboda gidan sauron nan yana da matuƙar amfani. Amfanin shi na da yawa saboda ya kasance da shine ake koran sauro, da shi ne ake kun, ake amfani da shi wurin samun kar sauro ya zo ya taɓa mutum. Ka ga fanka ma yana kakkarya sauro. A yakin da ya kakkarya sauro, in yana bada iska, sauro bai iya yin kome don ya cizon mutum, ba zai iya ba. Shi ya sa za ka ga mutane da yawa suna amfani da gidan sauro da kuma fanka. Ka gan kana amfani da gidan sauro da fanka babu buƙatar sai ka ƙara siyan janareto saboda gidan sau-- wa'innan guda biyun, da fanka da gidan sauro, to babu matsala. Sai dai in baka da wuta da za ka tara janareto, shi ne za ka ga da matsala. Amma in dai kana da wuta ba sai ka ma tara janareto ba, za ka ga sauro komin yawan, in sun, suna jin iska za sun zo wucewa. Iskan zai kakkarya su, yana kakkarya su. A lokacin kai kuma za ka samu sauƙi kai da kake gidan sauro. Ka gan me aka yi an sami kariya daga shairin sauro?

A kowane saƙo-saƙoƙi nakan kalla wayata sabida kallon wayana da nike yi shine yakan tabbatar mun da cewa na san abubuwan da ke tafiya. Akan turo mun saƙonni a waya. Daga lokacin da aka turo mun saƙonni a waya nakan duba. Bayan na duba nakan maida amsa sakon da aka turo min. Shi yasa a kowace saƙoƙi nakan kalla wayana. Nakan ji alert daga banki, nakan duba agogo, e kan duba kiraye-kiraye na da aka yi da kuma kiran da zanyi. Shi yasa a kowane saƙoƙi nakan rage wayata kusa da ni sabida duba abubuwan da ke kaiwa da komawa. Dukkan wani ɗan kasuwa da ma'aikacin gwamnati ya kasance yana amfani da duba sa-- wayarsa a kowane saƙoƙi. Zai iya duba wayarsa sabida yaga abubuwan da suke gudanuwa. Shi yasa ni ma ko da yaushe nike yawan duba wayata sabida a kowane saƙoƙi akan iya kira ni, akan iya yayo mun saƙo. Shi yasa nike duba wayana duk lokutan da naga ina da amfani da waya-wayata ta kasance ita ne madubin duba wa na a harkokin sana'o'i na. Shi yasa nike duba wayata a kowane saƙoƙi sabida wayata ta kasance waya ce wanda nake amfani da shi a kowane saƙoƙi. Nakan iya kira, akan iya kira ni, nakan iya tura saƙo, ana iya turo mun saƙo a kowane saƙoƙi. Shi yasa nike amfani da wayana sosai. Wayata ta kasance ita ne nake gudanar da harkokin sana'o'i na na yau da kullum. Shi yasa nike yawan duba wayana sabida wayata ita ne sana'o'i na ke ciki. Shi yasa a kowane saƙoƙi nike duba wayata sabida waya a yanzu ta zama damkar kuɗaɗen ka ne a ajihu. Ka koga waya, zaka ringa duba kuɗaɗan ka a ajihu a kowane lokaci. Shi yasa ni ma nike duba wayata so da yawa a kowane saƙoƙi. Nakan iya duba wayata so goma a kowane saƙoƙi ko so ashirin. In ta kama ma har so ɗari, nakan iya duba wayata a kowane saƙoƙi. Shi yasa nike son ringa kallon wayata ina duba ta sabida saƙonnin da ake turo mun da kuma wanda nike turawa. Ita waya tana da amfani sosai a wannan zamanin. Shi yasa nike amfani da wayata wurin duba saƙonni da kiraye-kiraye da kuma harkar intanet. Shi yasa kowane saƙoƙi nike barin wayata a kusa da ni. Wayata ta kasance madubi ne da nike dubata a kowane saƙoƙi. Shi yasa nike amfani da wayana ko wane lokaci. Bana bari wayana tai nisadani. A kowane lokaci nakan yi amfani da wayata a kowane saƙoƙi. Shi yasa kowane lokaci ina amfani da wayan kamar tana hannuna. Ko da nasa a caji, nakan je a kowane saƙoƙi ina ringa duba wayana ina kalla.

Ina zuwa kasuwanci saboda kasuwanci shine sana'a na. Kasuwanci aiki ne wanda nake dogaro da kaina, na rufa ma kaina asiri, na rufa ma iyalina asiri. Har na taimakeli wanda Allah ya ba ni iko, shi yasa nake tafiya kasuwanci ko wanne lokaci sabida kasuwanci ya kasance shine jigo na. Shi yasa bana wasa da tafiya kasuwanci. Ko da yaushe nakan tafi kasuwanci don na sami abin da zan rufa ma kaina asiri. Shi yasa nike yin kasuwanci a ko da yaushe. Shi kasuwanci ya kasance jari ne. A lokacin da kake yin kasuwanci, za ka ji kana jin daɗi sabida kasuwanci yana da nasibi, yana da fattari da buɗi. Shi yasa ko da yaushe za ka ga duk wanda ka gani, imma ma'aikacin gwamnati ne, amma ɗan kasuwa ne. Duk safiyan duniya yana tafiya kasuwanci. Wanne irin kasuwanci? Ko da ya je ofis, shi ma kasuwanci ne. Imma ya je kasuwa, shi ma kasuwanci ce ne. Imma shago ya je, shi ma kasuwanci ne. Duk wani wanda ya san mey yake yi da tashi garin Allah ya waye, ya kan tafi wurin kasuwanci. Sabida kasuwanci shine jigo rayuwa. Shi yasa bana wasa. Da kasuwanci sabida kasuwanci abu ne mai daɗi, mai kuma kwantar da hankali, mai sa mutum ya san inda ya dosa. Shi yasa nake yin kasuwanci a ko da yaushe. Dan ya kasance ni ɗan kasuwa ne kuma ni mai nema ne. Shi yasa nakan faɗi tashi. Kasuwanci mai daɗi. Wata rana ka samu da yawa, wata rana ka samu kaɗan. Wannan kasuwanci duk tana zuwa da irin wannan. Dukkan wani ɗan kasuwa zai kasance wataran yana samu da yawa, wataran ya samu kaɗan. Amma in akai haƙuri albarkacin kasuwanci sai ka ga abubuwa suna ta samuwa sabida haƙuri da aka yi da kasuwanci ana yin ta. A hankali, a tsari. Shirin ɗan kasuwa yana da manufanshi. Wani manufanshi mai kyau ne, wani kuma mara kyau ne. Kai dai Allah ya sa mu dace sabida kasuwancin yanzu wasu su kan yi shi ne. Ba don Allah ba, sai dan su yi riya a cikin kasuwancinsu. Abun da Allah ya hana. Shi yasa muke roƙon Allah ka haɗa mu da nagartaccen ƴan abokan ƴan kasuwa. Shi yasa nake yin kasuwanci na a ko da yaushe. Bana yin wasa da yin kasuwanci saboda kasuwanci abu ne wanda yake da daɗi. Abu ne wanda kowa ya kamata ace yana yi saboda ya rufa ma kansa asiri. Don yanzu an ci gaba da wanda suke ɓoye kuɗi a gida, da wanda suke kai banki Dan duk sun fito da kuɗaɗen, suna yin kasuwanci sabida samun abubuwan da suka samu a kasuwamcin. Shi yasa za ka ga ko da yaushe yanzu kasuwanci ya fara samuwa a gurin mutane, kuma kasuwamci. Ya fara ɗaukakuwa a ko ina. Shi yasa nake tafiya kasuwanci a kowanne lokaci. Da zarar na tafi kasuwanci, na kan ji na sami kwarin gwiwa da walwala da kwanciyar hankali. Shi yasa bani damuwa ko da na tafi kasuwanci saboda shi kasuwanci abu ne mai kyau. Shi yasa za ka ga ko da yaushe ina tafiya wurin kasuwanci. Da na tafi wurin kasuwanci.